Ina iya kunna wuta da kaina amma wutan ya dinga ta iri kala biyu. Akwai wutan murhu da ake kunna na yin abinci sannan akwai wutan nepa da ake kunna idan ka kawo. Wuta na nepa ana kunna shine kamar dare haka ko kuma idan wuri ya yi duhu sai a kunna wutan nepa. Wutan murhu kuma sanda za a yi abinci ne shi ake kunna wutan murhu. Amma kuma abincin da za a yi ya kasance in yana da yawa ne to in kuma bai da yawa amma dai yanda ake kunna shi kenan. So ina iya kunna wuta a daddare ko da rana koma wane lokaci ne idan ya kama za a kunna wutan.

Ina rike lema lokacin ruwa sosai, saboda rike lema yana da matuƙan muhimmanci idan ana ruwa. Musamman idan ruwan sama ne, sannan idan ruwan nada yawa dole ne zaka riƙe lema saboda idan ba ka riƙe lema lokacin ruwa ba, za ka iya ɗaukan zazzaɓi ko kuma wani ciwo mai, mai, mai, mai nauyi. Ko kuma idan kana da wani ciwo, ciwon zai tashi idan baka riƙe lema ba lokacin ruwa. Shiyasa yana da matuƙan muhimmanci ka riƙe lema lokacin da ake ruwa idan za ka fita ke nan. Amma idan kana gida ba dole ne sai ka riƙe lema idan kana gida ba. Amma in ba gida ka ke ba, idan za ka fita sai ka samu ba sai ka sa lema ba. Idan za ka fita dole sai ka sa lema kai. Amma idan ba za ka fita ba, ba dole sai ka riƙe lema ba. Ka ga kenan, lema yana da matuƙan muhimmanci idan mutum zai fita sai ya fita da lema.

Ina cin abincin rana ne a lokacin da nayi aiki na gaji. Musamman idan naje wurin aiki, idan nayi aiki na gaji sai lokacin cin abincin rana yayi sai in zona ci abinci. Amma wani lokacin ma bana cin abincin rana. Amma abincin rana ina cin shi ne daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu idan na samu dama ke nan. Amma idan ban samu dama ba, kwata-kwata ranan ma bazan ci kowanne abinci da rana ba. Sai in jira sai abincin dare ne kawai zan ci. Amma kuma ina cin abincin rana ne idan na samu dama. A din abincin rana yana da matuƙar muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Idan baka ci abincin rana ba ba zaka samu ka gwangwaje kaji daɗin jikinka ba ko kuma kaji daɗin aiki ba. Sai sa yana da kyau mutum yana cin abinci da rana. Abincin rana ina cin shi ne kaman musa yanzu daga ƙarfe, ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe huɗu. Idan na samu lokacin ne nake cin abincin rana na.

Ina da katin kasuwanci amma kuma menene ake nufi da katin kasuwanci? Katin kasuwanci shine katin da zai tabbatar da cewa kai ɗan kasuwa ne. So ya kamata ace duk ɗan kasuwa ya mallaki katin kasuwanci. Ni ma ina da katin kasuwanci saboda idan baka da katin kasuwanci ba zaka iya tafiya da katinka, kasuwancin ka yanda ya kamata ba. Shi sa ya kamata mutum ya samu katin kasuwanci. Idan kana da katin kasuwanci ko ina za ka je kayi kasuwancin ka ba tare da ka samu ko wani matsala ba. Duk inda kake za ka iya yin kasuwancin ka in dai kana da rajista a wurin ko kuma mutane za su san ka idan kana da katin kasuwanci. Sannan babu wanda zai dame ka ko kuma babu hukuma baza su toheme ka ba ko su zo cike wani tara ba saboda rashin katin kasuwancin nan. Sai sa yana da mahimmanci ace mutum yana da katin kasuwanci.

Ina hutawa ne a wurin aiki a lokaci duk lokacin da na samu dama. Kaman misali yanzu idan na yi aiki kaɗan, na yi aiki daga kaman safe ƙarfe bakwai idan muka fara aiki sai zuwa ƙarfe goma, ka ga awa uku kenan na samu cur. Ina zuba aiki to idan na samu lokaci bayan lokacin nan kawai sai in zo na in huta a wurin aiki kenan. Idan kuma na huta, na huta sosai sai in sake ƙara lokaci kuma in ci gaba da aiki. Idan na aiki, na aiki kaman zuwa ƙarfe biyu ko zuwa ƙarfe uku sai in sake hutawa kuma. Kaga aƙalla ina hutawa kamar so biyu a wurin aiki. Kabei, idan nayi aiki daga ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe goma, in zan huta ba zan huta sosai ba saboda na san lokacin lokacin aiki ne sosai sai in ɗan huta ɗaiɗai gwargwado. Amma na yamman in na yi daga ƙarfe, in na tashi daga ƙarfe goma sha ɗaya zuwa ƙarfe huɗu ina hutawa ne sosai saboda na san cewa lokacin aiki ya kusa ƙarewa. Yadda nake hutu kenan a wurin aiki.

Tabbas ina son karanta littattafai saboda idan kam mutum na karanta littattafai hakika yana hutar da kwakwalwanshi. Kuma ƙwakwalwan mutum na hutawa, kuma kwakwalwan mutum yana buɗewa saboda karanta littattafai da yake yi. Littattafai na da karanta shi na da muhimmanci. Idan mutum na karanta littattafai duk abubuwan da ya zo yi tunani za ka ga ya mai sauki. Sannan kuma in yana karanta littattafai za ka ga cewa a dukan lokaci tunanin shi ya fi wanda baya karanta littattafai. Saboda littattafai akwai abubuwa, darasi, dewa da yake koyarwa. Za ka koya dayawan abubuwa na rayuwa. Har da abun da ma bai rayuwa duka za ka san shi a cikin littafi ne. Sai sa karanta littattafai yana da yawa. Ni ma karin kai na ina karanta littattafai. Aƙalla a kullum sai na karanta littafi ɗaya zuwa biyu saboda ya buɗa mun ƙwaƙwalwa kuma in san abin da rayuwa ke ciki. Darasin da ke ciki in kwashe. Wanda abubuwan da ke da kyau na cikin littafi in gani. Wanda basu da kyau kuma in gani su ma in yada su. Sai sa karanta littattafai yana da muhimmanci sosai a rayuwa.

A lokacin da na kamu da mura, ina natsuwa ne sannan in sha magani. Amma kuma ba kowane lokaci nake shan magani ba. Wallo saboda idan mutum na mura, a lokacin da ni nake mura bana cika shan maganin gomnati sosai. Na fi shan maganin gargajiya da muke yi na gida. Saboda idan na sha magani kuma ina natsuwa, zanyi bacci abu na. Kaman ka gani idan ka haɗa citta da namijin goro da karenfani da albasa, duka suna maganin sanyi, suna maganin mura. Sai sa kowane lokaci idan na zo sha, zan sa shi na cikin natsuwa sannan kuma idan na sha in hotar da kaina. Saboda mura ba abu ne wanda za a yi wasa da shi ba, yana jijjiga mutum. Mura yana sa rashin lafiya, mura yana sa zazzabi, mura yana sa ka ji rashin daɗi. Wani lokaci ma idan ina mura bana iya cin abinci saboda yana sauke min da zazzabi. Sai sa nake shan magani lokacin da nake mura.

Tabbas ina amfani da soro net, wato net na soro ke nan saboda soraye yana da matuƙan wuya ace sun cije ka, ba su sama ciwo ba musamman irin sorayen da muke da sunanan ba su tausayi. Kawai su ke suna cizon mutane ne, ƙarami da yaro babba kowa suka samu soro suna cizon shi ne. Sai sa muke amfani, ni nake amfani da magani, nake amfani da net na soro saboda cizon soro yana sa zazzabi, cizon soro yana sa rashin lafiya. Sai sa muke sa net a lokacin da ake, ake da soro musamman lokacin ruwa ma. Yafi sun fi addaban mutane zaka je su ko'ina amma ka mai lokacin hamatan ko lokacin da ba na ruwa ba suna da sauƙi ba za ka same su da wahala hakannan ba. Yawanci ma ba a samu ba amma lokacin ruwa ne aka fi samun soro sosai. Ma lokaci ne suke cizo sai sa nake amfani da net na soro.

Launin labule na? Labule na suna da launuka kala kala. Wani lokaci in sa baƙin labule, wani lokaci in sa fari labule, wani lokaci in sa koren labule amma ya danganta da yanayi da kuma lokacin da nake sa. Misali idan ana biki za a ga na sa wani kala daban kamar launi ko kuma violet ko wani irin kalan labule. Lokacin da kuma ba biki bane sai ka ga na sa fari saboda fari yana ƙara gyara gida idan labule ka sa labule fari. Amma ni ina amfani da duka kowane irin labule na samu. Ya danganta da yanayin ɗakin. Idan yadda ɗakin yake da kalan shi haka kalan labule na nake so ya kasance.

Muna aiki ne tare da ƙungiya wurin haɗin kai. Dole sai da ƙungiya, dole sai da haƙin haɗin kai ƙungiya za ta samu ci gaba. So haka muke aiki tare da su. Mun muna da shuwagabanni, muna da masu jagorori, sannan muna da kuma kowane ɓangare-ɓangare yadda ƙungiyar mu kowa ke aiki. Ko wani ƙin a cikin ƙungiyar, kowa na da ɓangaren da yake aiki a cikin ƙungiyan. Yadda muke aiki ke nan a ƙungiya. Musamman ma, kuma muna da kula da juna cikin ƙungiyar mu. Ƙungiyar mu ba munafinci, ƙungiyar mu babu, babu zamba. Ƙungiyar mu suna da haɗin kai. Shi yasa ƙungiyar mu yana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu amfani, masu kuma tafiyar da ci gaba a cikin al'umma.

Tabbas ina lulluba da bargo in zan yi barci musamman idan akwai sanyi ma lokacin da yake lulluba da bargo saboda ka san cewa lulluba da bargo yana protecting. Kaga ana akwai soro ne musamman lokacin ruwan sanyi. A'a akwai sanyi rananlokacin sanyi lulluba da bargo amma ba sanyi ko min zafin da yake sai na lulluba da bargo saboda akwai sauƙi. In kana lulluba da bargo sai ka ji ka ji daɗi kamar ko miya lulluɓe ka ke nan.

Tabbas ina sanya tunatarwa dan ayyuka. Sabida idan baka sanya tunatarwa dan ayyuka ba, wani lokaci zaka iya mantawa har lokacin da zaka yi aikin ya wuce. Amma idan ka san sa, idan ka sanya tunatarwa lokacin da zaka fara yin aiki ko lokacin da zaka yi aikin, zai ma sauƙi. Tunda wani lokaci ka gaji kana jin barci sai ka manta idan baka sanya tunatarwa ba. Wani lokaci kuma ka hankalinka na wani waje sai ka sanya tunatarwa, lokaci ne zaka gane cewa eh kasa tunatarwa.

Anguwan mu tana nan, unguwa ne mai kyau, mai tsari, mai fasali. Anguwa ne mai cika da mutane. Anguwa ne mai cike de mutane ƴar tarbiyya. Anguwa ne da ba damu. Kowa, kowa na cikin gidan shi, kowa na cikin natsuwa, kowa na nan yanda yake. Kuma mutane ne mutane azziki unguwar da nake. Unguwar da nake duk abin da kake so zaka samu. Akwai jin daɗi, akwai nishaɗi, akwai natsuwa, akwai komi da komi da mutum ke so a unguwar da nake. A unguwar da nake mutane ne mutanen kirki. Malamai ne ba ruwan su ba za su dame ka ba, ba za ka dame su ba kowa.

A nan wurin ba mu cika amfani da bas ko taksi, keke napep muke amfani da shi. Kuma keke napep na mutanen nan komi yana da sauki a nan wurin. Wani lokaci anyi taksi ɗin amma taksi ɗin gaskiya ba cika shiga shi ana aiki ba ko bas in ma ba cika shiga aiki ba. Yawancin lokaci in za shiga bas shine za ka idan za yi tafiya. Amma taksi na cikin gari ne kawai 'yan gari kawai ke amfani da taksi. Shi kuma bas sai in za yi tafiya mutum zai je wani gari haka shine lokacin ake shiga bas. Taksi kuma a cikin gari ne ake amfani da shi. Amma mu kaman nan wurin yawancin lokaci indai tafiyar cikin gari ne keke napep muke using Ba mu using taksi ba mu using bas, keke napep muke using saboda yana da sauki ko'ina zaka je. Matsalar dai kawai shine a bakin titi suke tsaya. Bas yadda ka yi cancan inda za ka tsaya a bakin titi suke tsayawa. Amma bas da taksi, bas in za yi tafiya ake shigan shi taksi kuma yawancin lokaci cikin gari ake shigan shi.

Ina yin kira na bidiyo sosai. Ina yin kira na bidiyo ta Zoo-Zoom. Ina yin kira ta bidiyo ta WhatsApp. Ina yin kira na bidiyo ta Snapchat. Ina yin kira ta, na bidiyo ta Telegram. Da sauransu ne. Saboda yana da kyau mutum na kira na bidiyo. Za ka ga abun, za ka ga wanda ka ke kewa. Wanda ka ke kewa ma zai gan ka. Za a nuna ma wani abu da ba za ka iya gani ba tun in dai ba ka kusa da wannan. Amma kira na bidiyo yana sauwaƙewa wurin nuna abun da ake son wani ya gani ba tare da yana wurin ba. Shiyasa ni ma ni ke kira na bidiyo. Kuma ina ba da shawara in za a kira, a kira ta bidiyo saboda kome da kome yayi sauƙi.

Ina iya hawan keke sosai. Kuma kullum ma sai na hau keke saboda ina yi shine, ina exercise kuma yana rage mun dogon tafiya ya maida shi gajera. Sai sa nake iya hawa keke. Hawa keke yana da daɗi kuma yana da muhimmanci. Za ka jijjiga jikinka, za ka jijjiga jininka sannan kuma za ka je duk inda kake so da keke cikin sauƙi ba tare da ka yi wahala ba. Matsalar keke kawai shine komi da komi za ka yi shine da jikinka. Wani lokaci za ka tashi ka ji gaɓoɓin ka suna yi ma ciwo saboda keke ka yi amfani da shi. Abun da dai matsala kawai kenan amma gaskiya kullum ina hawa keke, kuma keke yana da daɗin tuƙawa.

Ina samun horo a wurin aiki kaman ko wane shekara-shekara ana zuwa horar da mu saboda wurin aikin mu ne wuri me yawa kuma akwai ana son masu basira sosai a wurin aiki sai sa ake horar da mu kowane shekara-shekara. Don misali yanzun nan kusan kowane shekara akwai ci gaba ko kuma update dake zuwa sai sa ake zuwa a horar da mu kowane shekara. Idan ba a horar da mu ba wani lokaci ba za mu gane ci gaban da aka samu ba amma ana yi ana horar da mu lokacin ne za mu samu ci za mu san ci gaban da aka samu.

Ina kunna kendir a gida kullum saboda haskakawa. Amma wani lokaci ina kunna wa ne in za'ayi birthday kaga kaman nan ina muke. Da yawan lokaci ba a samun wuta da daddare. Sai sa ni ke kunna kendir cikin dare in duba abin da ya kamata in duba. Saboda idan ban kunna kendir ba, wuri ba zai yi haske ba. Sai sa ni ke kunna kandir kusan kullum a dare. Ko yanzu ma kandir ɗin nake amfani da shi wurin haskakawa, wurin haskaka ɗaki. Sai sa ni ke kunna kandir da daddare.

Abincin da ke sa ni jin daɗi shine nama, um shinkafa da wake, musamman ma wake ko kuma dambun taliya ko kuma taliya zalla. Duka suna sa ni jin daɗi amma kuma ina cin tuwo shi ma yana sa ni jin daɗi idan na ci shi. Amma musamman ma nama dai, nama ya fi sa ni jin daɗi saboda kasan nama baccin daɗin da yake da shi sannan yana da sinadaran gina jiki. Abin da ya sa ke nan nake son nama shine nafi so sosai cikin abincin da nake ci. Amma ban da nama ina son shinkafa da wake sannan ina son tuwon shinkafa. Duka suma suna da daɗi suna sa ni nishaɗi.

Tabbas, ina buga rubutu da sauri saboda dole ne in dai kai ma'aikaci ne, ko a wurin aikinku, kamar irin wurin aikina ana son mai buga rubutu da sauri. Saboda idan ba ka rubuta, in ba ka buga rubutu da sauri ba, ba za ka samu yanda kake so ba. Ana son bayan natsuwan da kake da shi, bayan ka sa hankali, sannan kuma ka iya buga rubutu da sauri. Sauri buga rubutu da sauri yana da muhimmanci, musamman irin inda muke aiki saboda ana samun jama'a da yawa, ana samun aikace aikace da yawa. Idan ba ka iya buga rubutu da sauri ba, za ka manta da abubuwa da yawa, kuma za ka yi missing abubuwa da yawa a wurin aikinka. Shi ya sa dole ne kamar wurin aikinmu, dole ne ka iya buga rubutu da sauri.

Ina son kallon faɗuwar rana, musamman ma ranar da ina cikin nishaɗi. Sai inje in kalla rana yanda yake faɗuwa. Saboda faɗuwar rana wani yanayi ne yake nan daban wanda ya daban da kowane irin lokaci, daga safe zuwa yamma. Shiyasa ni ke son kallon faɗuwar rana.

Ina cin abinci da yawa a wurin aiki. Kamin wani lokaci na kan samu nama inci, inna samu shinkafa da wake inci. In ma tuwo ne ko kunu na samu duka ina ci a wurin aiki. Amma musamman abin da na fi so in ci a wurin aiki shine in ci wara ko gurasa saboda in sun zo suna bamu da arha ne. Wuju-wuju mu samu mu ci a wurin aiki. Amma abin da nake ci sosai a wurin aiki kuma ban da wara ina cin shinkafa da wake sannan ina cin nama a wurin aiki kenan. Sai dai ba kullum ne nake cin wannan ba. Ina rarraba cin nama, na ne ko wara, na ne ko shinkafa ne a yayin da ya kama yanayin da nake kuma haka nake rarraba su.

Ina yanke shawara a aiki ne da abokanan aiki na, yanda nake yanke shawara ke nan. Amma kuma, ba kowani lokaci bane nake yanke shawarar da su. Wani lokaci ba sai na tuntuɓe su kafin in yanke shawara ba. Duk abin da na yi, ya dace in yi ko kuma ya kamata in yi, shi nikeyi a wurin aiki. Wani lokaci kenan. Wani lokaci kuma sai nayi shawara da su. Saboda shawara da su a wurin aiki, yana da matuƙar muhimmanci. Idan banyi shawara da su ba, ba dole bane a san abin da ake ciki. Dole ne sai anyi shawaran wani lokaci.

Ina yin abubuwa da yawa da yamma kafin in kwanta. Idan dare ya yi, da yamma ya yi, zan ci abinci, muyi hira da matana sannan in yi wasa dasu. Danyi wasan cakulkuli haka sannan in ci abinci. Bayan na ci abinci, se in dan yi karatu haka sannan in samu wuri in kwanta. Yanda nakeyi kenan kullum. Kuma idan karya nake yi.

A kullum ina karɓan kira a waya ne kaman so biyar zuwa so goma. Musamman, da safe haka idan ina wurin aiki mutane sukan kira ni. Mutane sukan tambaye ni abubuwa da yawa, musamman abokan aikina. Kuma abun da basu gane ba haka sai su kira ni su tambaye ni. Ina karɓan kira wurin matana haka ina wurin aiki shima yana cikin abubuwan da nake karɓan kira a kai. Sannan ina karɓan kira, a wurin mutane kostomomi haka da suke wuri me nisa, ko kuma kostomomi wanda aikin su ke wurina ban samu na yi ba sai su kira ni su tambaye ni. Koma na samu na yi ɗin, sai su kira, idan yana nan a ajiye haka zan ba su, sai in kira ince su zo su amsa. Idan kuma ban yi ba, sai in kira sai in suka kira ni sai in gansu sai in gaya musu cewa ban yi ba.